Sau nawa kake karɓar kira a aiki? A'a ina karɓar kira, ala aƙalla sau miliyan guda da rabi a kullum, in dai ina wajen aiki.

A wane wata aka haife ku? To da farkon fari ni ba 'yan biyu bane ba, ballantana ace aka haife ku. Sai dai ace mun aka haife ka. Kuma watan da aka haife ni an haife ni ne cikin ogusta tsakiyar damina.

Kana son karanta littattafai? Ƙwarai dai gaskiya, ina matuƙar son karanta littattafai. Kuma mussaman ma sanda nake malhara ta malabta bana rabo da karanta littattafai a mafiya yawancin halaye to so da dama za a ganni da littafi na karanta, wanda ya shafi, yarena da kuma abin da nake ƙoƙarin wato yin, eh, karatu ko kuma abin da nake karanta a makaranta.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane da salo ƙwaya biyu. Salo na farko shine salon wato rangwame da afuwa. Salo na biyu kuma salo na kau sasawa da ɗaukan mataki ga dukkanin wada yayi laifin da bai dace ba.

Kana sabunta shirye-shiryen kan kwamfuta? To, gaskiya wannan tambayar ban fahimce ta ba. Eh, idan ka mana sabunta, wato manhajoji da suke kan kwamfuta ne, to kwamfutata tana automatic ne, ta yadda duk lokacin da na sada ta da yanar gizo-gizo, duk wasu manhajoji da suka wato suka kai ga gushewa zasu kai da sabunta kansu.

Kujerunka suna da daɗi? To gaskiya in dai kujera ma ba ta da daɗi, ai ba ta da amfanin siya. Domin zahiri, magana ta zahiri akwai kujerun da za su iya sama ciwon baya da kuma ciwon jiki. To in dai har irin wannan kujerun ba su dace da kai ba, ai ba ka da amfanin, babu amfanin siyan su. Meye amfanin ka sai abin da zai zamto ya wahalar da kai ya kuma wahalar da lafiyarka a ƙarshe kuma ka ƙare a asibiti.

Kana tafiya a kasuwanci? Aa, gaskiya babu wani kasuwanci da nake gudanarwa face aikin da nake yi. Dan haka babu wani kasuwanci da nake yi, ballantana ma harna ta fi zuwa gare shi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ace kana da jari, kana da abin sayarwa a kasuwa sannan kuma kana da masaya. To in kana da wannan to su ne abubuwa mafi muhimmanci a kasuwanci. Duk lokacin da aka ce kana da duk adadin masayan da kake da su, ba ka kuma da abin sayarwa to ka ga ai, kawai bulayi ka tafi zuwa kasuwa in dai har ka taɓa kasuwanci. Sannan duk lokacin da aka nan ma kana da abun sayarwa ba kada masaya ka koma mai tsaran kaya kenan.

Kana iya gabatar da rahoto? Ni dai farko ba ɗan jarida bane ba. Don haka kaga samun in samu wanda zai bukaci rahoto a wajena hakan zai yi wahala matuƙa gaskiya.

Muryakka tana da ƙarfi ko a hankali? Dangane da muryata gaskiya, baina baina. Lokacin da na so tayi ƙarfi sai tayi ƙarfi, lokacin da na so tayi a hankali sai tayi a hankali. Lokacin da na so kuma tayi sanyi nanma sai kaji tayi sanyi. Wato ina da, wato ina da, um ina iya sarrafa muryattawa ina iya sarrafa muryyatawa a duk inda nake so.

Wayarka na ciki, na cika ajiya? To gaskiya wannan tambayar taka ban fahimce ta sosai ba. Waya ta tana cike, tana ajiye abubuwa, eh tana cike ajiye abubuwa. Amma tana cika ajiya? Wannan shi kuma gaskiya sai dai a nemo wani wata jumlar ko kuma wasu kalmomin daidaitaccen Hausa wanda asalin Hausawa za su gane.

Wane launi idanunka suke? Mafi yawanci idanuna suna karkata ne izuwa launin ja. Shi ma la'akari da yanayi ko kuma lokaci. Yanayi kama da yanayin bacci, na tashi daga bacci ko kuma lokacin da, ah, rana ta ɗaga.

Menene yake sa kayi dariya. Abin da yake sa ni yi dariya shine ba da labari ko kuma ganin wani yanayi wanda zai sa ni nayi dariya. To tabbas hakan yana sa ni nayi dariya har ma na ƙyaƙyata.